Wacce biki ka kaifi so? Na fi son bikin aure saboda ina zuwa ina ganin mutane na rawa, suna sani nishaɗi kuma ina ganin ango da amarya yanda suke rawa. Shi ma zan yi, ina so in dinga zuwa bikin aure saboda in dinga gani.